Eh, a gaskiya ban san adadin sau nawa nake karɓar kira a aiki ba. Kasancewar a duk lokacin da uzuri ya taso koma kuma ana buƙata ta a wurin aiki, akan neme ni ne kawai ba tare da wani lokaci da ake sakawa ba, amma ba zan iya tantancewa ba.

Eh ina neman izinin hutu ta hanyoyi da yawa musamman idan ina da uziri wanda yake zan gudanar da wani uziri nakan nemi a bani hutu domin in je in gudanar da wannan muhimman al'amarin.

A'a a gaskiya bana wani iya gabatar da rahoto, saboda ni ban kasance ina yanayi irin na media ko wani abu makamancin haka ba. Shiyasa bana wani kawo rahoto ko wannan.

Eh ina hutawa a wurin aiki wani lokacin kamar irin ƙarfe sha ɗaya na safe zuwa ƙarfe sha biyu. A daidai wannan lokacin mukan ɗauki hutu domin mu je mu ɗanyi breakfast haka.

Nakan ajiye takardun aikina a jakata wadda nake ba da ita wurin aiki. Nakan ajie su a nan wani lokacin kuma idan muhimmai ne, nakan ɓoye su inda ba kowa ne za shi gurin ba domin gudun kada su lalace.

Umm yanayin da nake ji na hayaniya, gaskiya ba yanayi ne mai daɗi ba. Kasancewar ban cika son hayaniya sosai ba, idan ma ana yinta wani lokacin na kan ji kamar kaina yana ɓugawa haka ƙwaƙwalwa ta tana kasa ɗaukar wasu abubuwa sosai. Gaskiya bana son hayaniya ko kaɗan.

Eh ƙwarai nakan kare wayata daga ƙwayoyin cuta, kasance gudun kada wata matsala ta same ta wadda zata haifar mun da damuwa. Nakan yi amfani da anti virus da nake ɗaukowa domin kiyaye daga wasu abubuwa da kuma strong password waƴanda zasu ke kare ni daga sharrin wa ƴan da zasu iya cutar da wayata.

Gaskiya ni bana cin tafarnuwa saboda warin kwata kwata baya burge ni kuma ba ma na son in ji shi hasalima. Duk abun da aka dafa da tafarnuwa bana son in ji ƙamshinsa. Hakan ya sa bana cin tafarnuwa kuma ban damu da ita da in ci ta a cikin abinci ba.

Eh ƙwarai ina iya ɗinka tufafi bama nawa ba har na wasu. Domin na iya ɗinki, na koyi ɗinki tun tuni shiyasa hakan ya sa bana wani kai ɗinki nakan ɗinka shine a keken da mahaifiyata take da shi.

Abubuwa da yawa kan sa ni dariya tsayawa ina lissafawa ko ina wannan gaskiya ba abu ne wanda zai fadu kai tsaye ba amma dai musamman ƴan komedi haka da akeyi muna kallon su haka duk sukan sa ni dariya wani lokaci nayi ta nishaɗi ma.

Eh, na kan yi amfani da ajiya sosai a yanar gizo, musamman ma idan ina so ajiye wani abu muhimmi wanda ba zai ɓace ba. Na kan yi amfani da email ɗina ko kuma drive ɗin da ke kan wayata domin ajiye waɗannan muhimman abubuwa.

Eh a gaskiya nakan kalli wayata a kalla sa'o'i biyu zuwa uku wataran har zuwa biyar ma arana shine adadin sa'o'in da nake kallon wayata a kowacce rana.

Nakan koyi fasaha sabuwa ta hanyar ƙirƙirar fasahar da kaina ko kuma in kalla a gurin wasu domin in gudanar da fasaha. Haka shi ne yanayin da nake domin ƙirƙirar sabon al'amari.

Ina ciyar da hutu na ta hanyoyi ma bambanta, musamman ma idan lokacin hutun ne. Nakan yi tafiya zuwa wurare na gaidin haka kamar lambuna haka ko kuma gidajen zoo domin kalle-kallece na abubuwan da za su ɗebe mun kewa. Da'hakan nake ciyar da hutuna idan na samu.

Toh lokacin zafi dama lokaci ne na haƙuri wanda mutum din sai ya jure dole. Amma mu kan yi amfani da fankokinmu na hannu, ko kuma wanƴanda muke ajiyewa a ƙasa, ko kuma mukan ɗebi ruwa mai sanyi domin zubawa a jiki da kuma shan ruwa masu sanyi saboda rage rage zafi.

Buru kanmu aiki suna da yawa, musamman ma wa ma'aikatan mu. Be wuce idan muna aiki, mu ga duk abin da muke yi, mun kai ƙarshen sa a cikin nasara. Baban nan shine babban burin mu da kuma burin da muke akan mu da kuma ma'aikatan mu na ganin ci gaban mu a kowane lokaci.

A'a a gaskiya ni bana son wasu wurare masu hayaniya. Kasancewar ni ba ma mai son hayaniyar ba ne, na fi son gurin da yake silent ma'ana mai shiru kawai, domin na fi jin daɗin zama a irin wannan wuri ba gurin da yake haɗa hayaniya ba.

Eh adadin gudun da nafi so na fanka shine medium haka wanda ba gudu can can ba kuma ba kaɗan ba. Ina son ta ne ta kasance a adadi matsakaici haka. Haka gudun na fi so.

Eh ina son zama a kusa da taga musamman ma a lokacin zafi da babu iska sosai. A wannan yanayin nakan so in zauna kusa da taga domin samun iska amma saɓanin wannan lokaci a irin lokacin sanyi bana son zama kusa da taga domin iska za tai mun yawa.

Eh, a gaskiya abinda na fi yi da ragowar abinci bayan mun ci mun rage, mukan nemi almajirai, mutane mabukata domin mu basu su ci. Hakan muke da ragowar abincin mu bayan mun ci mun rage.

A'a a gaskiya bama raba abincin mu wasu mutane. Kasancewar mu kan yi shi ne kusan kai da kai, iya mu, ahalin mu ko kuma iya mu 'yan gidan mu haka mu kan dafa abinci iya abin da za mu cinye ya sa ba ma raba shi wa wasu mutane sosai.

A gaskiya abubuwan da nake domin ƙara aiki suna da yawa, musamman ma idan ya kasance cewa ana buƙatar taimako. Nakan ƙirƙira abubuwa domin waɗanda za su taimaka mana wajen ƙara ayyukanmu.

Eh, lokaci da dama na kan tauna goro ma'ana ina cin goro a lokuta daban-daban, musamman ma lokacin idan zuciya ta tana tashi na kan ci goro domin yana kwantar min da ita.

A'a a gaskiya ni ban damu ma da wani yanayi na faɗuwar rana. Ba kasancewar lokacin da rana za ta faɗi ma wani lokacin ina uzurirrika na. A gaskiya wannan yanayin ban damu da wani ina sonsa ma ko bana sonsa. Ni ban ma damu da shi ba kwata-kwata dai.

Eh a lokuta da dama nakan duba daftarin kuɗi domin nagane yaya yake tafiya ko kuma me yake faruwa game da tsare-tsaren da nai walau na kasuwanci na da kuma wasu na ayyuka na yau da kullum. Hakan yasa nake duba daftarin kuɗi na.

Eh, a lokuta da dama ina son kallon taurari da daddare domin nakan fito wani lokacin na zauna haka a kan veranda. Alabashi idan gari irin yayi haske nan nake ringa kallon taurari. Hakan yana debemin kewa kuma yana ban sha'awa.

Ina taimakon mutane ko kuma in ce ina taimakon al'umma ta hanyoyi da dama, musamman duba da yanayin da su mutanen suke ciki, waɗanna matsaloli suke fuskanta. Nakan yi duba da wannan yanayi sannan ni kuma na gata ya kamata intaimake su.

Yanayin da jadawalin aikinmu yake ko kuma in ce yanayin da jadawalin aikinmu yake kasancewa shine muna tsara dukkanin wani aiki kuma mu gabatar da shi a wurin aikin yadda kowa zai same shi cikin sauƙi ya gabatar da shi a huce.

Eh ƙwarai, kullum da safe ko kuma da asubahi ina jin kukan zakara. A kowane lokaci kasancewar muna kiwon kaji, zakarun da nake da su ma suna yin kuka a kullum da asuba wanda lokacin masu ke tashi na daga bacci.

Eh hannun da nake amfani da ita ko nake amfani da shi shine hannuna na dama. Ina amfani da shi sama da hannun hagu sosai, gama dukkanin wani aiki da zan, da hannun dama nake yi. Shine hannun da nake amfani da shi, wato hannun dama.

Abin da nake yi domin nishaɗi shine ina yawan kallaca-kalla ce na tashoshi waɗanda suke nuna wasanni. Wannan abun yana sa waɗannan tashoshi suna sa ni nishaɗi sosai.